Kana yin ciniki a kasuwa, kana yin ciniki a kasuwa, kana yin ciniki a kasuwa, kana yin ciniki a kasuwa, kana yin ciniki a kasuwa, kana yin ciniki a kasuwa, kana yin ciniki a kasuwa, kana yin ciniki a kasuwa, kana yin ciniki a kasuwa. Eh, ita ciniki ya danganta. Akwai wanda zaka je kaga kayi ciniki sosai sosai sosai. Akwai wanda zaka je za ka ga baza kayi ciniki ba. To ita ciniki a kasuwa na Allah ne. In Allah yayi zakayi ciniki yau tabbas yau za kayi ciniki sosai sosai. In Allah baiyi za kayi ciniki ba, ba za kayi ciniki ba ko kai waye.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Yaushe kake zuwa kasuwa? Yaushe kake zuwa kasuwa? Yaushe kake zuwa kasuwa? Yaushe kake zuwa kasuwa? Yaushe kake zuwa kasuwa? Yaushe kake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa ne ko da yaushe idan na farka da safe, na ci abinci, nayi karin kamulun farko na safe sai shirya sai in tafi kasuwa. Ko da sh-ko ranar Lahadi ne kaɗai bana zuwa kasuwa amma kullum ina zuwa kasuwa.

Kana karanta jarida, kana karanta jarida, kana karanta jarida, kana karanta jarida, kana karanta jarida, kana karanta jarida, kana karanta jarida, kana karanta jarida, kana karanta jarida. Da dai shekarun baya ina karanta jarida lokacin da ba wayewa ta, ta yanzu amma yanzu gaskiya bana karanta jarida. Saboda yanzu ko da yaushe a wayarka zaka samu saƙon da kake so.

Yaya kake son dafa ƙwai? Yaya kake son dafa ƙwai? Yaya kake son dafa ƙwai? Yaya kake son dafa ƙwai? Yaya kake son dafa ƙwai? Yaya kake son dafa ƙwai? Yaya kake son dafa ƙwai? Yaya kake son dafa ƙwai? Ina son dafa ƙwai ne idan na sa ruwa, ruwan yayi zafi sai in, sai in sa ƙwai a ciki, sai in barshi ya a ƙalle minti sha biyar. Zuwa lokacin na san ƙwan ya dafu sai in cire shi, sai in ɓare, sai in ci.

Yaya kake shirya ayyukan? Yaya kake shirya ayyukan? Yaya kake shirya ayyukan? Yaya kake shirya ayyukan? Yaya kake shirya ayyukan? Ina shirya ayyukan ne cikin tsari da sanin ya kamata. Ina shirya aikina ne da ilimi, da ƙwaƙwalwa, da hangen nesa.

Yaya kake tafiya zuwa wurare? Yaya kake tafiya zuwa wurare? Yaya kake tafiya zuwa wurare? Yaya kake tafiya zuwa wurare? Ya danganta inda zan je. Idan zan je wajen da ba nisa ina tafiya a ƙafa ne kawai zan tashi in tafiya na a ƙafa. Idan zan je waje mai nisa ina tara abin hawa ne ko in hau mota ta intafi wajen da zan je indai wajen akwai nisa. Amma idan wajen ba nisa a ƙafa kawai nake tafiya.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Yaushe kake zuwa kasuwa? Yaushe kake zuwa kasuwa? Yaushe kake zuwa kasuwa? Yaushe kake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa ne a duk ƙarshen mako. Ƙarshen mako na san lokacin abincin gidana ya ƙare sai in ce mata ta, ta bani lis ɗin abunda ake buƙata sai ta rubuta mun ta bani sai in je kasuwa in sayo abubuwan da suka tace.

Kana iya rera waƙa? Kana iya rera waƙa? Kana iya rera waƙa? Kana iya rera waƙa? Kana iya rera waƙa? Kana iya rera waƙa? Eh, ina iya rera waƙa Musamman idan dare yayi kafin bacci ya kwashe ni, sai in ta rera waƙa. Cikin waƙan da nake rerawa har da, ina za ni je cikin zuciya, idan ba ki nan dole in sha wuya.

Wane launin idanunku suke? Wane launi naka ido su ke. Wane launin idanunku suke? Wane launin idanunku suke? Wane launin idanunku suke? Wane launin idanunku suke? Launin ido na launi ne launin fari saboda ba na fama da ciwon ido. Amma dai a koyo inda ka ga idon idon sa su ciwo sai ka ga launin idon su ya koma ja.

Menene abin sha da kake fisu? Menene abin sha da kake fisu? Menene abin sha da kake dafisu? Menene abin sha da kake dafisu? Menene abin sha da kake dafisu? Menene abin sha da kake dafisu? Abin sha da nafi so shi ne ruwa, kodayaushe ina so ina shan ruwa saboda ni ma'abocin ruwa ne. Bayan ruwa kuma sai ina shan in sha lemon kwalba, idan su pineapple ina, idan su Schweppes, idan su guava drink, idan su Mentos.